Gaskiya a shekarar baya mun samu babban nasara saboda duk kwangilan da muka nema Allah ya bamu nasara an bamu wa'yannan kwangilan. Gakiya babban kwangilan da muka taɓa samu kenan a kaf faɗin wajen aikin namu mun ji daɗin kwangilan gaskiya kam shine babban nasaran da muka samu a wajen aiki.

Gaskiya ina ajiye hotuna na acikin wayana ne sannan kuma ina cire wa ina ɓoyewa sannan kuma a waya ina da manhajan da nake ɓoye hotuna na wanda ake kiran sa da Vault. A nan nake ajiyewa, nake ɓoye hotuna amma ni ban ma cika ɓoye hotuna ba ma ni idan na fi barin su a faldan waya da take cikin waya kawai.

Eh ina bada shawara wajen aiki gaskiya kam sosai sosai ina bada shawara gaskiya. Wajen aikin ma ina cikin babba a cikin masu shagon wanda suke bada shawara sosai gaskiya kam. Ina bada shawara yadda za a tafiyar da tsarin ayyuka da sauransu.

A'a, ba na tafiya da sauri ni kan. Ba da sauri bane ba tafiyana a hankali ne wani lokacin kuwa da sauri. Amma idan kana so ka ga sauri, za ka ga sauri idan ka shiga wani yanayi. Wane sunan yanayin Kolo? Kolo sunan wannan yanayin to shine yake sauri.